Wani irin waƙa ko wani irin kiɗa kake son ji? Ni kowani irin kiɗa ina ji. Ina jin kiɗan Hausa, ina jin kiɗan Turanci, ina jin kiɗan soyayya, ina jin kiɗan faɗa, kowani irin kiɗa ina ji. Tun da dai kiɗa dai kiɗa ne, ba bambanci.

Yaya kake taimakawa mutane? Ni ina taimakawa mutane ta hanyoyi masu yawa. Kamar idan mutane basa da kuɗi, suka nemi kuɗi, idan ina da kuɗi ina basu. Idan basa da abinci, suka ce mun basa da abinci, zan yi iya ƙoƙari na, in nemi abinci in basu. Saboda haka ina taimakon mutane ta hanyoyi da yawa.

Ka na fi son hawa matakala ko lift? Eh to ya danganta a lokacin da za a hau. Wani lokacin idan ina so in motsa jiki, na fi so in bi matakala. Amma idan ina jin ƙiwuya a jikina ko ba na son yin aiki, sai in ɗauki lift har zuwa sama ko in ɗauki lift zuwa ƙasa.

Kana yin motsa jiki kullum. Kwanakin nan dai na fara motsa jiki, yanzu kwana na goma kullum sai na motsa jiki. Ina so in ga yadda jikina zai zama nan da kwana talatin amma kuma ina jin ƙyuya kaɗai yau. Allah de ya bani ikon yi yau.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yanda na faɗa jiya ina zuwa kasuwa kullum a koda yaushe ina zuwa kasuwa ranar Litinin, ranar Talata, ranar Laraba har zuwa ranar Juma'a duk ina zuwa kasuwa ya danganta ranar da abu da luran kasuwa yazo.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh lallai ina zuwa aiki lokaci daidai amma wasu lokutan bana samun zuwa lokaci daidai saboda lalurorin rayuwa na yau da kullum. Kaman misali, wata rana bana da lafiya bana samun zuwa wurin aiki gaba ɗaya ma, wani lokaci kuma rashin ƙari da safe da wuri yakan sa in je ba a kan lokaci ba.

Gaskiya ban iya tuƙin mota ba, ko ba na ce na iya ba ko ba na ce ban iya ba. Ba ta kama ba dai in tuƙa mota bai kama ni ba tukunna. Amma na daɗe ina son in koyi tuƙa mota, har na fara kuma aka samu wasu matsaloli kaɗan sai na daina koyo amma dai na san zan iya tuƙa mota idan tuƙa mota ta kama.